Ajiye takardun aiki. Ajiye takardun aiki dai ana yi don kar wata wani abu da zai zo ya same sa kuma ya ɓata sa. Wannan ajiyarsa a wurin da ba zai zo ya ɓata.

Ko, ko, koko da ƙosai me yasa suka zama abinci haka? Fiso don abinci ne da bai da nauyi, abincin da ana duma ciki, abincin da ya safiya, abincin duma ciki. Hakaɗin ne ana fison haɗa da koko da ƙosai.

Yaya farashin sauyawa kusa da kusa? Farashin sauyawa kusa da wuri idan mai ɗaka ru haka kuma farashin tana ana ƙara farashin komai. Haka an ta soyu muna karɓai takan amma farashi ta karuwa.